Eh muna da fanka a wurin ɗakin mu inda muke kwana. Fankan ma sabuwa ce nan, ba mu jima da siyo ta ba. Fanka ce take mai kyau, ga gudu, ga sauri kuma tana ba da iska sosai. Fara ce nau. Kusan mun sayar ta ma naira dubu tamanin. Kaga fankar tana da tsada. So fankar tana da kyau ta kamfanin Bajaj wanda suke ƙera mashin. Fanka ce mai quality kuma tana ba da iska sosai. Idan muka kwanta bacci kusan ma tana hana mu jin kiran sallah saboda tsabar gudunta. Saboda ba ma jiyo sautin kiran sallah. Gaskiya fanka ta yi, ina baku shawara kuma in za ku saya ku sayi ta kamfanin Bajaj domin tana da ƙwari ga daɗin amfani. In ka kunna ta, ko a ɗaya ka sata to za ka ji iska balantana in ka kai ta biyar. Fankar gaskiya ta yi domin kamfanin Bajaj sun ƙware wajen gina kayayyaki masu inganci da kuma daɗin amfani. Wannan shi ne.

Eh idan nayi baƙo musamman ƴan uwana ko malamaina ko na abokaina daga makaranta na jami'a ko na sakandare wanda muka gama can a baya, nakan karɓe su cikin aminci da girmamawa. Da farko idan naje zan taro su daga bakin ƙofa, in sun taho da kaya zan karɓa, zan ajiye musu sannan in ɗauko musu ruwa in suka sha muka ɗan yi hira gajiya ta sauka a kansu. Sai in je in kawo musu abinci su ci sai muyi hira. Idan za su kwana a gidana sai in je in gyara musu inda za su kwanta. Duka dai abunda nake so in nuna muku cewa shine ina karɓa baƙona cikin aminci cikin girmamawa. Zan gaishe shi, zan zauna muyi hira, zan ji me yake tafe da shi. Wata matsaloli ne nan zamu tattauna kan abubuwan da ya shafe mu na ci gaba da na kuma na addini. Haka abubuwa dai na rayuwa kala kala daban daban.

Eh, ina da manufa na wata-wata. Ko wane wata in ya shigo nakan tsara jadawali abubuwan da nake so in cimma a cikin wannan watan da tsarrika da kuma wasu abubuwan da nake so ne musamman kamar idan zan je wani gari ko zan yi wani aiki ko ina da zuwa makaranta. Kullum zan zauna in tsara me ya kamata zan yi a wannan lokaci. In na tashi ƙarfe nawa zan tashi, zan yi wanka, zan shirya, zan je makaranta ne ko da safe an na dawo zan ci abinci na huta da yamma zan je ball ko ziyara ko makaranta ta islamiya da yake mununa zuwa islamiya. Muna yin karatun Alqur'ani dasu hadisai na musulunci. To mostly deh kullum a wata dai in ya shigo mu kan tsara abubuwan da za mu yi. Kamar abubuwan da muke so mu cimma, abubuwan da za mu yi, ina za mu je, me za mu samu da kuma abubuwan da muke so mu cimma kamar na bangareb kasuwancin da muke yi na fili na abubuwa, na sayar da kayayyaki to ko wane wata dai in ya shigo mu kan tsara abubuwan da ya kamata mu yi domin sauƙaƙe wa kanmu. Tabbas muna da manufa, muna da tsari ba haka kawai muke abubuwa ba dole sai mun yi lissafi, mun ƙirga a kowane wata. Amma wani sai ma wani watan yana zuwa sai ka ga mai bi ba a cimma manufar da aka tsara ba. Wani sai ma sai ka ga an cimma manufa har da ɗorewa akan abun da aka so a samu. To tabbas ko wane wata dai idan ya shigo mu kan tsara abubuwan da ya kamata mu yi wanda hakan yake taimaka mana wajen sanin abunda za mu yi cikin sauƙi da bayyana manufa da tsari. Rashin tsara manufa ko ƙin ɗora jadawali gaskiya yana hargitsa mutum saboda zakazo kai ta rayuwa ne, bakasan me kake yi ba, bakasan me ya kamata ka yi ba kawai zaka na abune kai tsaye. Amma idan kana tsara manufa na wata-wata ko sati-sati ma to zai taimaka maka wajen ka san me za ka yi da kuma me kike so ka cimma a kowane irin lokaci ba tare da lokaci ya kure ma ba.

Eh nakan wanke kayayyaki na musamman ranar Asabar ko ran Lahadi. Ranar Asabar da ran Lahadi sune ranaku da muke hutawa saboda ba a zuwa wajen aiki. Duk wasu ayuka da muke yi munayinsa cikin sati ranakun Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a to waɗannan ranaku su ake zuwa makaranta, ake zuwa wajen masana'antu to musamman ranar Asabar da Lahadi sune ranakun hutu, sune ba a zuwa ko ina. To awannan ranakun, a ranakun ne ake zuwa ayi wanken kaya, wanken kayan cin abinci, wanken gida da duk wani irin kayan wanki da za a yi. Mu kan wanke kayan mu ranar Asabar idan muka sanya su su ka bushe, ranar Lahadi kuma sai mu goge su. To ranar Asabar yawanci shine ranakun da a ke yin wanki. Wankin kaya, wankin hula, wankin takalmi, wankin gida, moping da duk wani abu da ya shafi ayyukan gida na wanke kayayyaki an fiya yin su ranar Asabar da ranar Lahadi. Domin su ne ranakun da ba a zuwa wajen aiki.

Eh, abincin da na fi so shine shinkafa da mai da yaji, da kuma couscous da dambu. Waɗannan abincin musamman shinkafa da wake da mai da yaji da dambu. Su nafi so, domin suna da daɗi kuma Mostly ma yawanci a gidanmu an fi iya girka mana su. Su yi shinkafa da wake da mai da yaji yadda ake haɗa shi. Idan an ka samu shinkafa aka wanke ta aka zuba ta a cikin ruwa tafashe a kan wuta. Farko za'a fara sawa wake idan ya dahu saboda shine ya fi tauri, sai daga baya a zo a saka shinkafar a ciki. Bayan an haɗa su gaba ɗaya sai dai suka dahu sai kuma a sauƙe ta, sai a zo kuma a soya mai, a daka yaji shi ma sai a zo a haɗa su a ci. Shinkafa da wake da mai da yaji shine abincin da na fi so. Kuma shine ma abincin da yawancin mu Hausawa muka fi so kuma muka fi jin daɗinsa. Zai wahala ka je wani gida ka tarar da ba shinkafa da wake da mai da yaji aka yi wa. Saboda abincin yana da sauƙi baya da tsada wajen sarrafa shi da kuma girkawa da ci. Sannan kuma sai dambu. Shi kuma dambu ana yinsa ne daga ganyen zogalai da gari na shinkafa da gyaɗa. In aka haɗa su aka ɗora su a kan wuta in suka tararu to sai a zo a haɗa a ci abinci da shi. Wannan abincin, abinci ne mai daɗi kuma yana burge ni idan na ci ina jin daɗi musamman idan na samu ruwa mai sanyi ina haɗa na ci. Wannan abincin abu ne mai daɗi gaskiya sosai da sosai.

Gaskiya zancen gaskiya gudun da na fi so na fanka shine gudu na biyar. A gudun fanka akwai na ɗaya, akwai na biyu, akwai na uku, akwai na huɗu, akwai na biyar. To gudu na ɗaya yafi na biyu yawa, gudu na biyu yafi na ɗaya yawa. Tafi gudu a na biyu da na uku da na huɗu. Haka dai mataki mataki. To idan ka ƙure ta a kuma gudu na biyar, shine ƙarshen gudun fanka. Lokacin ne zaka ga fanka tana gudu sosai kuma tana bada iska sosai. Domin haka yafi cika ɗaki da iska kuma ka fi jin annashuwa. Amma idan ka saka fanka a ɗaya, to bazaka ji iska sosai. Amma idan ka kai ta gudu na biyar to in sha Allahu zaka samu iska mai kyau da jin daɗi da walwala Tabbas dai na fi so in kai fanka gudu na biyar. Domin zaka ji daɗi, zaka wataya zaka sarara. Gudu na biyar shine gaskiya wanda yafi bada iska sosai da jin daɗi. Musamman ace idan fankar ita ma tana da kyau. Sannan kuma tana bada iska sosai. To a nan lokacin idan kazo misali da daddare zaka kwanta kayi bacci. In ka sa ta a gudu na biyar za ka ji daɗi, za ka ji iska sosai. Yafi bada iska akan sauran gudun. Don haka shi ya sa na fi so gudu na biyar.

A'a gaskiya bana sanya safa kullum, musamman ma idan ba lokacin sanyi bane ya zo. Saboda lokacin sanyi idan ba ka sanya safa, za ka ji sanyi kuma ƙafarka za ta yi faso. To don haka shi ya sa idan ba lokacin sanyi ba, idan ana lokacin zafi ko lokacin damina, bana sanya safa. Na fi sanya safa ta ƙafa a lokacin sanyi, domin in kare kaina daga jin sanyi ko ƙafata ta yi bususu ko kuma ƙafarka ta yi faso ta tsage. To hakan ya sa in ba lokacin sanyi ba, bana sanya safa a ƙafata. Haka nake barin ta kawai shafa mai nayi wanka, shi ke nan in ƙyale ta. Amma idan aka ce sanyi ya zo, to dole ina nemo safa ina sawa ƙafata amma hakan ma fa shi ma ba kullum ba. Hakikanin gaskiya dai kan tabbas ba kullum nake sanya safa ba. Na fi sanya safa idan aka ce lokacin sanyi ya zo. Idan ana sanyi to hakan zai kare ka daga sanyi. In ka sanya safa a ƙafarka, ma ƙafarka badata lalace ba ta yi faso. Wannan shi ne batun gaskiya. Bana sanya safa kullum kam, sai de idan sanyi ake yi.

Eh ina iya ɗinka tufafi musamman ma idan na samu kuɗi, idan nayi aiki na samu kuɗi to ina siyan tufafi da kai na. In je ni shago in zaɓi tufafin da yayi mun kala da nake so in siya na kaiwa tela na bashi tsarin da nake so amun ɗinkin ya ɗinka mun kala da nake so irin yadda nake so. Musamman ma idan na samu kuɗi sosai nakan zuwa shago inda ake sayar da tufafin in ce su bani tufafi wanda nake so, wanda naga ya mun sai in siya in biya kuɗin in kai wa tela ya ɗinka mun. Shima telan ana biyan sa kuɗin ɗinkawa. Duka da kuɗina nake zuwa in bashi ya ɗinka mun nasa kaya na. Tabbas ni mutum ne wanda yake bana jira wai sai iyaye na su ɗinka mun tufafi. Da kuɗina nakan zuwa in siya tufafin in siya in sa. Ba na jira sai anyi mun hakan yana taimaka mu wajen tara tufafi da yawa da kuma rage dogaro a kan sai an bani tufafi. Bana jira ace sai wani ya bani tufafi da kaina nake yin abun da naga dama.

Eh tabbas suna son zama kusa da taga. Domin shi zama kusa da taga zai baka dama ka sami iska sosai yadda ya kamata. Musamman a ci a lokacin zafi ne. To haka idan ka zauna kusa da taga zaka sami iska ta shigo inda kake. Amma idan ka yi nisaccen cikin ɗaki to ba zaka sami iska ba sosai. To ko da wani abun da ya zo na hatsari ko na jin daɗi, to wanda yake jikin taga sai ya fi wanda yake can ciki saurin sanin me yake faruwa. Tabbas suna son zama kusa da taga.

Eh, kafofin watsa labarai da nake amfani dasu akwai BBC Hausa, akwai Rariya, akwai Channels Television, akwai irin su Sahara Reporters da dai sauransu. Su ne ɗaya daga cikin manyan kafofin watsa labarai wanda suke kawo ingantattu da kuma nagartattun labarai masu kyau masu inganci. Su waɗannan abun da ya sa nake bin su saboda suna kawo labari mai inganci. Ba sa kawo labarin da bai tabbata ba ko yaɗa jita-jita. Duk waɗanda ka ji sun kawo maka shi to sun tabbatar da faruwar Haka ne, ba wai kawai kai tsaye su zo su ba ka labari ba kuma suna yin bincike da analysis a kan wani abubuwan da ya faru su kawo muku su. Su ba wai iyaɗa labarai suke ba a suna taimakawa mai sauraron su ma wajen fahimtar abubuwan da aka ɓoye su na sharri ko makirci. Musamman irin su BBC Hausan nan. Su ma gidan labarai ne wanda ƙwararru ne nan sun san aiki kuma suna kawo labararu ingantattu masu kyau. Ba sa yadda su yaɗa labarin da bai faru ba ko su zo su kawo wani karya ko a haɗa baki da su a yi ha'inci. To shi kansa labarin ma yana taimakawa maka ka san abin da yake faruwa a kusa da kai ko ma daga nesa. Tunda yanzu duniya ta zama kamar wata yar ƙarama alƙaliya. Yanzu kana nan sai ka san abin da yake faruwa a can nesa da kai ko Indiya ko China ko America ko ma a ina ne inda za ka bi kafa watsa labarai. To za ka san duk abin da yake faruwa a wannan duniyar ta mu ba tare da ka je wajen ba. Labarin zai zo ya ishe ka ba tare da ka wahalar da kanka ba. Kawai kana buƙatar ka kunna rediyon ka ne ko wai ka koya talabishin sai ka ji labarin da yake faruwa a duka wajen sassan duniya.

Eh ina koyan yaren Ingilishi wanda shine yaren Turanci wanda ya samo asali daga ƙasashen yammacin duniya, su America, engila dasu lata Amurka. Tabbas akwai wani aji da muke zuwa mako koyi yaren Ingilishi domin taimaka mana wajen mu'amala da mutane a sassan duniya. Yana da kyau ace mutum ya koyi yare kala kala domin idan ya tsinci kanshi a wajajen da baya jin yaren da shi ya iya ka ga sai anfani da wancan yaren ɗin da waɗancan mutanen suke ji. Hakan wani dabara ce mai kyau kuma tunani ne nan, shi yasa nake koyan yaren Ingilishi domin ya taimaka min wajen mu'amala da mutane kala kala daban-daban. Shi yaren Ingilishi yana ɗaya daga cikin yare na biyu wanda aka fi amfani da shi a duka faɗin duniya. A bisa kiyasin da aka yi kusan kashi sittin na mutanen duniya suna jin wannan yaren kuma ana amfani da shi a ko'ina. Shi ya sa na yanke sha'warar zanje koyan yaren Ingilishi. Yawa wannan shine.

Eh muna sadarwa a wajen aiki ta hanyar mu'amala cikin mutunci da girmamawa da mutuntawa da karramawa. Mun kasance mutane ne mun masu saukin kai, ba girmankai, ba ma faɗa, ba ma hassada wa junanmu, ba ma kyashi. Mukan zauna ne muyi mu'amala a kan yadda zamu ci gaba da aikin da muke yi na yau da kullum ba tare da nuna bambanci na launin fata ba ko yare. Mukan sadarwa cikin natsuwa da karramawa da bin na gaba da mu, domin dole al'umma su zauna a cikin tsari da kuma shugabanci. Shugabanci cikin taimakawa sadarwa wajen yin biyayya, da da'a ga na gaba da kuma samun daidaito da tsari da shugabanci. Shi aiki kam dole bazai yiwu ba sai an samu shugabanci da kuma sadarwa. To wannan sadarwa dole ta zama mai kyau a samu mu'amala da kyautatawa da mutuntawa da karramawa. Ba ma faɗa a wajen aiki mu na sadarwa, ba ma kyashi, ba ma hassada wa junan mu. Mukan yi abune bisa cikin limana da sadarwa ta kirki. Ko da ace wanin mu bai zo wajen aiki ba za muyi amfani da wayan mu domin mu kira shi ta hanyar sadarwa mu ji abin da yake ciki. Ko ya samu matsala ne ko ya samu hatsarin ne ko bayi da lafiya. Duk abin da yake faruwa da shi ma mukan zuwa mu faɗa a junan mu domin mu samu magancen matsalar ɗaya daga cikin wannan mu.

Eh ina tofa da miyau dina ne nan a cikin abun da ake kira abun zuba shara. Domin wajen ne an tanaje shi domin zuba abubuwa na datti, da ƙazanta da abubuwa dai wanda ake ba a bukatar su ko kuma in sami amfani da tsumma da yake a aljihuna domin na goge a jiki ko kuma inje in samu banɗaki na zuba a ciki. Shi dai miyau abu ne na ƙazanta domin haka dole a samu waje wanda yake an tanaje shi domin zuba wannan ƙazanta. Ba zai yiwu ka zo ka zuba miyau ba a inda kake zama ko inda kake cin abinci ko kuma waje wuri da aka tanaje shi domin tsafta. Dole sai dai ka nemi wajen da dama an tanaje shi ne domin zubar irin waɗannan abubuwan daga karshe a tattara su a je a zubar da su ko kuma ya bi ruwa gurbatashce. Don haka, nakan zuba miyau a inda ya dace da kuma taimako.

Eh, abubuwan da nake yi idan babu wutar lantarki ya haɗa da irin su in je na yi sallah, na yi addu'o'i. Idan ina da wani ayyuka da zan yi wanda baya buƙatar wutar lantarki sai in je in tayi. Kaman irin su wanke kaya na, in dinga goge su da charcoal, tinda shi ba da wuta ake amfani ba.dade abubuwa haka dai wanda basa buƙatar wutar lantarki. Wani sa'in ma na kan futa in tafi yi yawona na banza haka ko na zumunci domin inje in ziyarci 'yan uwa da abokan zaki. Dadai abubuwa dai wadda basa buƙatar wutar lantarki. Ita wutar lantarki gaske ana buƙatarta a ayyuka na koyewa da kullum domin tana taimakawa wajen sauƙaƙe abubuwa da kuma samun caji a dukan wayoyin mu. To idan babu wutar lantarki nake futa na yi yawu ko na je motsa jiki, exercise na, gudu ko in je na bal. Da sauran abubuwa dai haka masu amfani.

Eh ina haɗuwa da abokan cinikina yawanci a wajen aiki, ko kasuwa, ko makaranta, ko sauran wurare haka. To su dai abokan ciniki su wasu irin mutane ne wanda suke taimakawa wajen siye da siyarwa na kayan masarufi ko cinikayya a tsakanin ku. Suna da amfani domin ba yadda za a yi kayi kasuwanci kai kaɗai. Dole kana buƙatan abokan ciniki, wanda zasu taimakama wajen siye da siyarwa. Mai bi in kana da wani abu da kake da shi su za su siya, kaima in suna da wani abu za ka iya siya. To dole ciniki dai ba zai yiwu ka ga tsakanin mutum ɗaya ba. Kana buƙatan mutum biyu domin ya zama, ya zama cinikayya. To haka abokan ciniki suna da amfani wajen taimakawa mutane da ni kuma kaina wajen yin cinikayya. Nakan hadu da su a wurare daban daban, wanda inda muke yi abubuwan mu na cinikayya. Da haka su abokan cinikayya muna haduwa da su a wajen kala kala, ko a kasuwa, ko a makaranta, ko a asibiti ko a ko'ina ne ma.

Eh, nakan iya karɓar kira a wajen aiki aƙalla kullum kaman sau guda goma. Wannan kira wani sa'in ma yana wuce sau goma ko ya kai sha biyar domin mai, domin dole sai an samu sanarwa da kuma karɓa da miƙa bayanai tsakanin ni da sauran abokan aikina. Don haka shi wannan kira da nake karɓawa shi yake taimaka min wajen in samu bayanan da nake aiki da su. Don haka wannan kira yana da amfani a wajen aiki kuma aƙalla kullum ina karɓa kira kamar yanda na faɗa maku, sau goma zuwa sau sha biyar a kullum. Don haka wannan kira da shi ake karɓar bayanai da kuma miƙa rahotanni a kullum a wajen aiki. Don haka shi wannan kira yana da amfani domin in babu kira babu karɓa da na bayanai a wajen aiki. To ba wannan shi kira yana da amfani ko da yaushe a wajen aiki.

Abin da yafi muhimmanci a kasuwanci shine samun kuɗi. Domin manufa ta farko da ta sa ake yin kasuwanci shine domin a samu kuɗi. Babu wanda za ka ga nema kasuwanci domin jin daɗi ko don yana so ko don yana-- ko don yayi gadonsa ko don an sa shi, a'a. Babban manufa ta yin kasuwanci a ko da yaushe shine a samu kuɗi. Na haka abin da yafi muhimmanci a samu a kasuwanci shine samun kuɗi. Shine abin da yafi mafi muhimmanci da kuma kyautattuwa alaƙa tsakanin mutane. Domin kasuwanci yana haɗa mutane daban daban, kala kala daga kowane irin wuri. Na haka shi kasuwanci muhimmancinsa kusan abu guda biyu ne nan. Na ɗaya shine domin a samu kuɗi. To wannan kuɗin da ake samu daga riba ta kasuwanci da shi ake zuwa a yi buƙatu ne yau da kullum na al'amuran rayuwa. Sannan kuma abu na biyu shine nan muhimmanci na kasuwanci yana ƙulla alaƙa da kuma ma'amala tsakanin mutane. Yanzu idan na fara ma'amala ta kasuwanci, zan zo na haɗu da wasu mutane kala kala, daban daban wanda da ba ma magana da su amma sanadiyyar wannan kasuwancin da na fara sai kaga munzo mun-- fara mun haɗu da su a wannan kasuwanci. Na haka abu mafi muhimmanci na farko shine domin samun kuɗi. Wannan kuɗin da shi muke zuwa na yin buƙatunmu yau da kullum. Idan mu-- siyan abinci, gina muhalli, siyan sutura da duk wani abu da muke buƙata na rayuwa to shi wannan kuɗin da muka samu daga wannan kasuwancin ka ga muhimmi abu shine nan samun kuɗi. Domin ba yadda za'ayi in zo i na wani kasuwanci ba tare da ina samun riba ba, yana riƙe mun bukatuna na yau da kullum kuma in cigaba da yinsa. Na haka dole sai na nema kasuwanci wanda zai na kawo mun riba da kuɗi. Wannan kuɗin da su za ana a buwa yau da kullum da buƙatun na ko da yaushe.

Eh ina kwana a kan gado ba a ƙasa ba. Domin gaskiya idan ka kwana a ƙasa, a ce kullum a ƙasa kake kwana, za ka yi ciwon jiki, bayan ka ma zai naba ciwo. Sannan kuma jikin ka zai yi ciwo har, har ta kai da sai ka zo ka sayi magani ko ka je ka ga likita. To, don haka kwana a kan gado shine abu mafi muhimmanci kuma yafi bada lafiya da natsuwa da kuma nishaɗi. Idan ka kwana a kan gado a kan katifa, za ka samu jin daɗi da natsuwa da kuma walwala. Don haka kwana a kan gado shi yafi bada natsuwa da jin daɗi da kuma annashuwa. Gaskiya kan nafi kwana a kan gado a ko da yaushe ba a ƙasa ba. Domin kwana a kan gado shi yafi bada comfort da kuma jin daɗi akan kwana a ƙasa. Kwana a ƙasa kan yana jawo ciwon baya da rashin jin daɗi.

Naman da na fi so shine naman kaza domin yana da daɗi, yana da laushi ga kuma zaki. Musamman ma a ce kazar erturai ce nan. To gaskiya ni mutum ne wanda yake son nama. Dan zai wahala a ce an yi kwana biyu uku ba tare da na ci nama ba. Don haka wannan naman kaza kusan shi yafi kowanne daɗi a irin nau'in naman da ake so. Wanda irin a hada da irinsu naman alade, naman kare, naman saniya. To gaskiya naman kaza dai a cikinsu za'a ce yafi kowanne daɗi domin shi yana da sauki, yana da tsafta, yana da laushi ga zaƙi. Na haka ni mutum ne wanda na fi son naman kaza. Ko a gida ma ina kiwon kaji. Don haka, hakan zai sau ka ka min wanda. Ko da yaushe idan ina so in ci kaza ba sai na je na siyo ba. Dama suna nan a gida, ina kiwo. Kawai sai dai ɗauko in yanka, in ci, in mori da kayan na. Na haka na fi son naman kaza saboda shi ya fi sauƙi da daɗi da kuma ɗanɗano mai daɗi. Don haka naman kaza abu ne wanda ake so kuma yana ƙara lafiya. Ko mutum ne ya ji yana lafiya ko yana fama da wata ciwon yunwa, likitoci kan ce ya je ya sami naman kaza ya ci domin ya taso masa da wannan kuzarin nasa, da wannan ƙibar ta sa.

Ɗayan itacen da nafi so shine nan ayaba. Limun ayaba tana da laushi, tana da zaƙi sannan kuma tana ƙara lafiya wa hanta da irin su koɗa da irin su hanji. Ayaba tana daga cikin kayan marmari wanda suka fi kowanne ba da amfani ga jiki. Domin ko mutumin baya da lafiya yana fama da irin su ciwon koɗa, ciwan hanta, za ka ji an ce ya sami ayaba ya ci. Domin ayabar idan ta shiga jikinka, za ta taimakawa wajen rage dukkan wasu irin cututtuka da suke jikinka kuma za ta ƙara ma kwarin jiki. To, dan haka ne mutumin ne wanda yake son ayaba. Limun ayaba tana da amfani ga lafiyar jiki, tana taimakawa wajen ƙara ƙarfi da kuzari na jiki. Musamman ga wanda baya da lafiya, ayaba kayan marmari ne wanda yake da taimakawa jiki, yake ƙara wa jiki ƙarfi, yake sa da lafiya. Dan haka shi ya sa ni ma akoda yaushe nafison cin ayaba. Zai wuya ma a yi kwana biyu ko zuwa uku ba tare da naje nasai ayaba na ci ba. Kuma haka ma a gida ma ina da inda nake, inda nake, da gona ta ta ayaba. A nan nake shuka bishiyun ayaba idan suka fito in cira, in ci domin ƙara wa jikina lafiya da kuma jin daɗi. Dan haka ni mutum ne wanda yake son ayaba. Kuma akoda yaushe nakan zuwa in ci ayaba domin ƙara, ƙara kai na lafiya da garkuwar jiki. Dan haka ita ayaba abun ce wadda take sa asabu jin daɗi da walwala. Dan haka shi ya sa nake son ayaba akoda yaushe. Ita ayaba, ita bahaushe yake kira da sarkin zaƙi. Domin tana da zaƙi sosai ga kuma laushi. Ko da yaro ne aka haifa, za ka ji an ce a bashi ayaba ya ci. Ko yaro ƙarami wanda bai fara cin abinci normal abinci ba. To haka amma zai iya cin ayaba saboda me? Saboda ita ayaba tana da laushi. Dan haka akoda yaushe shi ya sa nake so na ci ayaba domin ita ce abin da nafi so a kayan marmari. Saboda tana da lafiya, tana ƙara kuzari, tana sa jiki yayi ƙarfi ga kuma tana da zaƙi. Dan haka shi ya sa akoda yaushe nake so na ci ayaba domin ƙara kai na lafiya, walwala da kuma jin daɗi.

Eh a gaskiya ni na fi son yanayi na sanyi. Ouh, eh na fi son yanayi na zafi. Domin yanayi na zafi shine a gaskiya wanda na fi so. Domin a lokacin ne za a ga jikinka yayi kyau, fuska ka bata yi fururu ba, ƙafa ka bata yi fasau ba, ko kuma wani abu wanda zai iya zuwa ya baka illa a jikinka. To dan haka yin amfani shi lokacin zafi a lokacin ne ake samun saukan ruwan sama, gari ya yi ni'ima, a samu a yi shuka, ni'ima ta sauƙa a gari. Don haka ni na fi son lokacin zafi domin zai baka dama ka yi ibadar ka yadda ka fi so. Amma idan aka ce yau lokacin sanyi ne, zaka ga mutane basa iya fita su yi sallah yadda ya kamata. Saboda sanyi yana takura wa mutane. Shi yasa ni na fi son yanayi na zafi. Musamman idan zaka kwanta ka samu ruwa, ka ɗauraye jikinka, ka kwanta, to hakan zai baka jin daɗi da walwala. Shi yasa ni a kodayaushe na fi son lokacin zafi. Domin yana taimakawa jiki, yana ƙara wa jiki lafiya, maybe kuma ba zai yi abin da zai zo kuma ka ji ba daɗi ba. Don haka shi yasa a kodayaushe ni na fi son lokacin zafi. Musamman idan zan kwanta, in na kunna fanka, zai jan ji daɗi a jikina sannan kuma ya bani iska. Amma idan aka ce yau zafi ake yi, to ba za ka iya kunna fanka ba ka yi amfani da ita. Saboda me? Saboda sanyin ma da ake a gari sai kaɗai ma takurama yakeyi, ballantana kuma ka kunna fanka. Shi yasa ni a kodayaushe nakan faɗa wa mutane a kodayaushe cewa lokacin zafi shine lokaci da yafi kowanne daɗi domin za ka sake ka yi walwala. Shi zafi in ka ji mutum yana cewa shi baya son lokacin zafi to yawanci talakawa ne na. Amma shi mai kuɗi a lokacin sanyi takura yake amma idan aka zo lokacin zafi, gari in yayi zafi, ya shiga gida ya kunna fankarsa, to sai yaji komai ya masa daɗi ba tare da ya ji an takura masa ba. To shiyasa nima akoda yaushe na fi son lokacin zafi. Domin na fi sakewa ne wa walwala yanda ya dace ba tare da na takura ba. Saboda haka a kodayaushe ni ina gayawa mutane cewa ni fa na fi son lokacin zafi. Domin shine lokacin da mutane suka fi sakewa su yi abin da ya dace ba tare da jin takura ba. Ko ibada ce za ka je masallaci a lokacin zafi, ka fi zuwa ka yi ta cikin walwala da jin daɗi. Amma idan aka ce yau sanyi ake yi, sai ka ga mutane basa iya fito wa su yi abubuwa na harkokin su na yau da kullum kamar zuwa makaranta, zuwa wajen aiki ko kuma su je su yi ibada. Musamman ma kuma a irin wasu ƙasashe irin su Iceland, irin su Mexico, wanda suke fama da matsanancin sanyi. To wani sa'in ma sai ka ga a irin wannan ƙasashen mutane basa iya fito wa waje ballantana su je su yi ayyukan su na yau da kullum. Saboda tsananin zafi da suke fama da shi, tsanin sanyi da suke fama da shi a wannan lokacin.

Eh tabbas ana rike lema lokacin ruwa domin tana taimakawa wajen kare ka daga iska da kuma bugu na ruwa. Tabbas rike lema a lokacin ruwa abu ne mai kyau domin zai kare ka daga dukan ruwan sama wanda hakan zai iya jawo ma zazzabi da kuma rashin lafiya. Domin wasu mutanen sukan fama da rashin lafiya a lokacin da ruwa ya dake su. Sannan kuma sukan zuwa su ga likita saboda wannan dukan ruwan ya ja musu zazzabi. Ko ni akwai lokacin da ban fito da lemata ba kuma ruwa ya tare ni a waje ya dake ni sai da nayi zazzabi na je naga likita. To amma a duk lokacin da na fita da lemata na ga alamun akwai ruwa sai na je na bude lemata idan aka fara ruwa. To hakan zai kare ka daga dukan ruwan sama wanda hakan yana da amfani sosai yauwa. A koda yaushe nakan yi amfani da lema. Ko da lokacin ma ba ruwa ake ba idan ana tsananin rana to nakan fito da lemata in ɗaga ta in buɗe ta domin ta tsare ni daga dukan rana wanda hakan zai sa ka gaji ko ya sama ciwon kai. Tabbas amfani da lema a lokacin ruwa abu ne wanda nake yi ko da yaushe kuma nake amfani da shi. Saboda haka rike lema a lokacin ruwa abu ne mai amfani kuma zai kare ka daga dukan ruwan sama.

Abubuwan da nake yi domin kiyaye lafiyata suna da yawa, kamar kwanciya da wuri. Domin likitoci na sun bani shawara cewa kwanciya da wuri na taimakawa mutum wajen kare lafiyarsa da ƙara mashi lafiya da kuma sauƙe wani damuwa da kuma gajiya a ko da yaushe. Na ɗaya kenan ina kwanciya da wuri domin kare lafiyata da kuma ƙara kaina jin daɗi da walwala. Sannan abu na biyu da nake yi domin kare lafiyata shine nakan ci abinci me rai da lafiya. Cin abinci me rai da lafiya shi ma wani abu ne wanda nake yi domin ƙara kaina jin daɗi da walwala. Sannan na uku, nakan hau abi bana zuwa in shiga wani taro ko na hau mota wadda za ta iya zuwa a ƙarshe ta sa na jin rauni ko kuma in zo inji ciwo. Don haƙa a ko da yaushe in zan hau abin hawa, nakan kula na bincika sosai cewa tabbas yana da lafiya domin kar a je daga ƙarshe a sami matsala. Abu na uku da nake yi domin kare lafiyata, nakan kula kuma na bi duk wasu ƙa'idodi da likitoci na suka ayyanamin domin in kare lafiyata.

Gaskiya da yake mu ba talakawa bane ba. Gaskiya Allah ya mana arziki. To in ba ma rainin wayau ba ya zaku ce ina amfani da itace? To, ai wannan kun raina arzikin mu ne ma. To, gaskiya bamu amfani da ita. Muna amfani da gas ne wajen yin girki. Don haka wannan shi ne na ba mu amfani da itace da gas muke aiki. Babanmu mai kuɗi ne, ana kiransa Malam Yahaya. Former darekta ne. Don haka mu ba mutanen banza ba ne. Wannan ai iskanci ne.

Eh ina yin kiran bidiyo musamman ta WhatsApp domin ko da wasu mutanen wanda nake mu'amala dasu kamar 'yan gidan mu, abokai na na wajen kasuwanci. To idan aka ce mun haɗu ba mu haɗu ba ko sun yi tafiya basa kusa dani, to muka yi waya ta bidiyo. Hakanze ba mu damu mu ga juna, mu gaisa sannan kuma muyi zumunci. Shi kiran bidiyo kan yana da muhimmanci domin bada dama aga mutane da andade ba agansu ba.

Ina hutawa a wajen aiki da misalin kamar ƙarfe sha biyu zuwa wajen ƙarfe ɗaya. To, idan muka yi aikin nan daga ƙarfe, daga safiya zuwa wannan lokacin, to shine lokacin da muke zuwa mu huta, mu ci abinci, mu yi sallah sannan kuma mu ƙara hutawa daga nan kuma sai mu koma bakin aiki. Shi hutu dai kan gaskiya abune wanda kowane dan adam yana buƙatar sa a koda yaushe. Idan ka yi aiki kana buƙatar ka huta domin samun natsuwa.

Abin da nake jin tsoro a ko da yaushe, shine talauci. Domin ko Annabi muhammad shi ma ya yi addu'a wa Allah ya tsaye shi daga talauci. Don haka shiyasa a ko da yaushe, nima abin da nafi tsoro shine talauci. Shi talauci shegen abu ne, in ya kama ka, to bakai kadai ba har jikokinka duk sai ya musu illa. Shi yasa a ko da yaushe nake jin tsoron talauci. Kuma nake yi iya bakin kokarina. Wannan abin da nake ma yanzu, duk ina yin ne domin in yaki talauci. Domin ku biya da hakki na, in samu in yaki talauci. Don haka talauci abu ne wanda yake ba shi da dadi. Talauci masifa ne. Yauwa shine magana ta gaskiya. Abin da nafi tsoro a ko da yaushe shine talauci. Talauci, wato shi wani hali ne mutum yake shiga na rashi, na babu. Babu na kuɗi, babu na gida, babu na mota, babu na abubuwan da zaka ci na yau da kullum da kuma babu ma na abincin da na sha. Dakashi talauci gaskiya abu ne wanda yake ba da dadi. Kuma a ko da yaushe gaskiya ne. Abin da nafi tsoro shine wannan talaucin. Domin abu ne wanda yake ba da dadi. Kuma yana ga illa ga mutum. Dakashi yasa a ko da yaushe na ji tsoron talauci fiye da komai gaskiya.

To gaskiya dayake ni celebrity ne, gidan mu yana da kuɗi a lokacin da aka ce ruwan sama ya sauka. Abin da nake yi shine in je in kwanta. Domin ka ga lokacin da ake yin ruwa ba za ka iya fita ki yi wani ayyuka da kike yi ban da yau da kullun saboda saukar ruwa yana hana duk wata irin ayyuka. To, haka ba abin da ya rage sai dai kawai in je in kwanta, in huta, in ɗan ji daɗi. To, wannan shine yawanci abin da na fi idan aka ce yau an samu saukar ruwan sama. Domin shi ruwan sama abun kamar yadda Allah ya faɗa, ni'ima ce ga bayinsa. Yauwa ni'ima ce ga bayinsa kuma a ko da yaushe ruwa yana iya sauka amma ya bambanta, ya bambanta ga garuruwan kala kala. Wani garin a ko da yaushe ana musu iya musu ruwa kamar irin su Legas, irin su Fatakwal, irin su Benue. Amma mu a nan arewacin Najeriya an fi samun ruwa irin su watan si August, September, October. Inba a wannan lokacin ba ba ma samun ruwa. To, wannan shi ne nan. Amma dai hakikatan, abun idan aka cire ruwa ake yi, to kawai ina zuwa gida ne in kwanta in huta. Domin ba ayyukan da zai yiwu a lokacin da aka ce ruwa yana sauka illa kawai in je in kwanta in huta.

Eh to, mu dai kamar yadda NEPA suka zo suka sa mana a gidanmu, bayan mitar mu ta lalace sun ce duk wata za mu na ba da dubu goma. A duk wata, duniya a ƙarshen wata suka zo su karɓi wannan kuɗin wata naira dubu goma mu kuma sai su bamu wutar lantarki ta tsawon wata guda kwana talatin. Dahakamu a gidanmu abun da muke biya a duk wata shine dubu goma amma ya bambanta ga gidaje kala kala. Wani gidan sai kaje kasamu ma suna biyan sama da dubu talatin wasu dubu hamsim a wata. Anma mudai abin damuke biya a gidan mu dubu goma.

Eh to gaskiya da yake muɗin unguwar mu akwai almajirai. Saboda haka idan mukai raguwa abinci mukan ba su domin karya zai zo kuma ya lalace a zo baayi amfani da shi ba. To don haka muku sai shi yasa a ko da yaushe idan mukai ragowar abinci, idan kowa ya ci ya ƙoshi a ka ga ba yanda za'ai da shi, to sai a kira almajirai a ba su domin su ma su ci. Don haka a ko da yaushe mu bama bari abinci ya lalace. Sannan kuma wani sa'in ba mu dafa sai da za'a zo kuma ya zo yayi yawa a rasa yanda za'a yi da shi. Haka muna dafawa daidai daidai. Amma idan aka sami matsala, abincin dole yazo kuma ya yawa, ya zarce yadda yake tunani, to ba ma bari ya lalace sai mu bawa abin wannan almajirai da masu buƙata sauran ragowar. Don haka ba daidai ba ne kana musulmi ace kuma akwai wani ɗan uwanka musulmi wanda yake yana cikin halin neman abinci sannan kuma kai kana da shi ba ka ba shi ba. Don haka abune mai kyau kamar yadda Musulunci ya koyar da mu, idan kana da abinci kuma ka ci ka ƙoshi to ka duba nawa kusa da kai domin shi ma ka ba shi wannan taimako na abinci. Saboda haka a ko da yaushe ya kamata musulmi ya zamto yana bawa ɗan uwansa musulmi abinci. Don haka ka kula da dan uwanka da maƙwabtanka a ko da yaushe ka tabbatar su ma kamar yadda ka ci abinci ka ƙoshi su ma sun samu sun ci. Wannan abu ne wanda Musulunci ya koyar da mu kuma al'adarmu ta Hausawa ita ma ta koyar da mu bawa mutum wanda yake da buƙata abinci.

Eh waya ita tana amfani da wani na'ura wanda bature yake kirkiroshi wadda take saisaita haske da kanta. Idan ka shiga wajen da yake da haske sosai to idan wayarka lokacin tana cikin duhu za ta kara kanta haske. Idan kuma ka shiga cikin duhu ne hasken ya yi yawa to za ta rage ma wannan hasken da kanta. Tabbas waya ta tana rage haske da kanta kuma tana ƙara da kanta. Wannan wani ci gaba ne da aka samu a wayoyinmu na yanzu wanda a da a baya ba a samu irin wannan ba. Saboda haka dai yake wayta wa babbar waya ce ita ma sai ta zo da wannan na'urar da take daidaita haske da kanta. Da haka ni waya takan gaskiya tana rage haske da kanta kuma tana ƙara da kanta. A duk lokacin da ta buƙaci haka ta ga ya kamata, ta ƙara ko ta rage. Wayar tawa da yake babba ce nan ta zo da wannan na'urar da bature yake ƙirkiro da ita wadda ake kira da auto brightness. Shi wannan na'urar amfaninsa shine a wayata a ko wani lokaci tana ƙara iya haske da kanta ko kuma ta daidaita shi yadda zai daidai da buƙatar ka. Ba ka buƙatar sai ka rage ko ka ƙara, a'a, da kanta za ta daidaita mashi daidai buƙatar irin yadda kake so a wannan lokacin. Da haka wannan wayar tawa tabbas tana da irin wannan na'urar.

A'a sauraron rediyo gaskiya bana sauraron rediyo. Ba zan muku ƙaryar ba saboda yanzu gaskiya an zo lokacin da duniya ta riga ta ci gaba. Ba ka bukatar ka saurari rediyo domin ka san me yake faruwa. Ina amfani da shafukan sada zumunta irin su Facebook, Twitter, Instagram domin bibiya labaran abin da suke faruwa ko kuma in saurari kiɗa. To don haka ni bana amfani da rediyo gaskiya. Amfani da rediyo yanzu lokacin sa ya ruga da ya wuce mutanen baya su sukai amfani da rediyo amma mu yanzu mun fi amfani da irin su manhaja irin su Facebook, Twitter irin su Instagram domin sauraron bayanai da kuma labarai. Don haka yanzu lokacin amfani da rediyo gaskiya ya ja baya. Iyayenmu wanda suka wuce shekara sittin zuwa saba'in to a lokacin su, lokacin suna da samartaka su ne suke amfani da rediyo amma mu yanzu gaskiya bamu fiye amfani da ita ba dan bazan muƙaryar ba. Na manta yaushe da raban da na saurari rediyo. Gaskiya bana amfani da ita sosai. Nafiye amfani da wayata da manhajoji domin jin labaran abin da suke faruwa a koda yaushe.

Eh tabbas na fi amfani da sanarwar apps domin jin labarai da kuma jin bayan me yake faruwa. Irin su sanarwar apps, irin su Facebook, Twitter. Su ma nake amfani da su wajen jin labarai ko kuma jin abin da yake faruwa a ƙasa. Don haka tabbas a wayata ina amfani da irin wannan sanarwar ta apps domin jin bayan abin da yake faruwa a ko da yaushe. Tabbas waɗannan sanarwar na apps ina kunna su a ko da yaushe in shiga domin muyi ma'amala da kuma tura sakonni tsakanin ni da sauran mutanen da muke mu'amala dasu. Da kuma tattaunawa akan batutuwan da suka shafi al'amuran namu. Na yau da kullum irin su kasuwanci, addini da kuma abin da ke faruwa a wannan ƙasata mu.

Eh tabbas ina sanya agogo a hannu, yawancin a kullum domin ganin lokacin a ko da yaushe. Shi agogo yana taimakawa mutum domin sanin lokacin da yake rayuwa a lokacin da kuma sanin me zai auna lokacin. Amma idan ka zo za ka yawo da agogo, za ka iya zuwa ka rasa lokaci ka kuma rasa jadawalin na abin da za ka yi a wannan lokacin. Da haka ni ina amfani da agogo a ko da yaushe domin ya taimaka mun in san lokacin da ake ciki.